Yanda nake shirya ayyuka, to ayyukan ya danganta da wane irin aiki ne da kuma lokacin da yake buƙata. Amma na kan shirya shi ne daki-daki sabida in samu isasshen lokaci don yi shi kuma a nutse. Kuma in aiwatar da abun cikin kwanciyar hankali, na kan shirya shi yanda nake shirya ayyuka kenan.